Eh, ni ina raba abinci na da mutane kuma ba yau na fara raba abinci na ga mutane ba. Na girma a gidan da mama na tana da cuɗanya mai kyau da maƙwabtan mu. Saboda haka duk lokacin da mun dafa abinci, za ta sa a cikin kula ko a kwano ta ce in kai ma maƙwabtan mu. Maƙwabtan mu ma sun yi abinci sai su sa a kula su kawo mana. Saboda haka tun lokacin da ina ƙarami na fara koya wannan halin daga mama na. Yanzun da na girma kuma in ina gida ko ina makaranta, duk inda dai na sami kaina in har na dafa abinci ina raba wa da mutane. Wata rana kuma ko mutanen basa nan kusa, zan iya kiran su a waya ko in tura musu saƙo ce wa su zo su ci abinci. Wata rana ma in ina hanzari nake son fita, zan iya ajiye abincin a cikin kula ko tukunya in ce musu su zo su ci duk lokacin da suke so. Abokanai na kuma haka suke yi. Su ma duk lokacin da sun dafa abinci za su iya su kira ni su ce in zo in ci abinci in. Kuma gaskiya ni ina jin daɗin abun sosai. Domin wata rana cin abinci kai kaɗai gaskiya ba daɗi. Aman kana ci tare da mutane, zakana farin ciki, zakuna hira, zakuna tattauna abubuwa. To hakan gaskiya yana iya sa mutum yaji daɗi sosai. Gaskiya to raba abinci da mutane abu ne mai kyau. Kuma ko na zauna aure na haifu, ina son koya wa yara na da mata na raba abinci da mutane. Ba na so su zama mutane masu rowa. Ina so dai kar a zama cewa abinci abu ne wanda za ana faɗa a kai ko kuwa abinci abu ne wanda zai na zama da damuwa a gida. Abinci abu ne shi wanda koma baƙo ne ko mahaukaci ne ko wanda baka waye shi ba, ka ba shi.

Eh ina rike riga a aljihu sosai ma. Ni ina da damuwar mura da ana haifa na, na sha ruwan haifuwa saboda haka na girma da damuwar mura tun ina yaro. Har yanzu kuma wata rana muran zai ya kama ni in har na ji sanyi kaɗan ko a ce ina wanka da ruwan sanyi muran zai iya tashi. Saboda haka in har bana tafiya da riga na aljihu, wata rana hancina zai yana yoyo ko kuwa zai na tari. Amma in har ina tafiya da riga aljihu in ko tari ya tashi ko ma jina yana so ya fita, a hanci na zan ya cire riga aljihu ɗin in goge ma jinan da shi. Ban da maganan mura kuma inda nake zama akwai kura sosai. Saboda haka zan je wani wuri ina son zauna a ma kujeran zaman zai zama da cewa akwai kura a can. Zan uya cire riga aljihu in goge wurin in zauna. Wata rana kuma in har ka yi tafiya mai nisa saboda kuran takalminka zai yayi kura ko kuwa yayi datti. Kasan wando ma yana iya yin kura ko yayi datti. Saboda haka zan iya aiki da riga aljihu in goge takalmina sai in goge wandona. Kuma yawancin lokaci ina tafiya da riga aljihu guda biyu, domin ɗaya dai in samu na goge fuska na wata rana na yi zuwa ko kuwa wanda zan na aiki da shi ina goge ma jina sai ɗayan ya zama na goge takalmina ko kuwa na goge wurin zama in yayi kura. Yanzu a haka ma ina da su guda biyu kuma ina wanke su kowane ƙarshen mako. Amma na samu kuɗi ina son ƙara ko guda ɗaya ne a kai domin guda biyun basa ishe ne. Wata rana guda biyun za su yi datti kuma ina da buƙatan su. In na yi kuɗi zan ƙara ko guda ɗaya ko guda biyu in samu dai kamar guda huɗu haka ina aiki da su. Gaskiya rigan aljihu abu ne mai muhimmanci mini kullum da kullum ina aiki da su.

Gaskiya ni na fi son bus akan taksi. Na san za ku iya ku yi dariya ko ku ce me ya sa dai ni zan fi son bus akan taksi. Amma dalilin shi ne ni mutum ne wanda baya so zama shi kaɗai. Ina so ina hira da mutane kuma zan yi tafiya mai sa'i. In har taksi ne zan shiga toh kagan taksi mutum ɗaya ne yake iya shiga. Watarana kai kaɗai ne kawai a ciki sai za ku yi tafiya mai nisa. Toh gaskiya ni bana jin daɗin zama ni kaɗai a cikin mota. Watarana ma direban taksi in ba mutum ne mai son hira ba saboda za ku yi tafiyan awanne ɗaya ko awa, awa ɗaya ko awanne biyu ba magana kai kawai za ka zauna a baya. In ba dai zan cire wayana ina aiki da shi ba toh bazan na magana da kowa ba. Amma kagan abu kaman bus ku da yawa za ku shiga a ciki za ka samu wanda za ku yi hira. Za ku iya ma ku canja layi ku zo kuna kiran juna. Amma taksin nan gaskiya zama a ciki kaman zaman kaɗai ce ne. Sai dai damuwanka da bus din shine watarana baya sauri, taksi ya fi sauri da kuma watarana bus din in har mutane da yawa sun cika za ana surutu sosai. Watarana kuma wurin zama zai iya zama da matsi kuma za ku yi tafiya mai nisa ga mutane sun cika bus din ga matsin wurin zama. Toh gaskiya abun ba kyau. In ka zo ka tashi zan ji watarana ƙafa na yana mun zafi. Amma ganshi taksi kuma za ka zauna ka walwala a ciki ba wani matsin ba wani komai. Shine inda na fi jin daɗin taksi akan bus. Amma dai ina samu bus wanda shi dai ba matsi a ciki sosai kuma mutanen ciki basa surutu kuma mutane ne wanda zamuyi hira mai kyau da su toh ni dai mini in hakan bus din ya fi taksi.

Ni ina aiki da matashin wuya. Ba kaɗan ba, sosai ma. Ni kaɗai yanzu haka ina da matashin wuya guda biyu. Dalilin shi ne in har ban kwanta ta gefe mai kyau ba, to wuyana yana iya min ciwo. Ya kai shekaru guda uku yanzu ina fama da ciwon wuya domin na kwanta da gefen da ba daidai ba. Tun lokacin da abin na yi faru, na fara kwance da matashin wuya. Kuma matashin wuyan da nake amfani da shi ba kowane iri ba. Ina son matashin wuya wanda yana da laushi sosai, wanda ina kwanta a kai ba zai dame wuyana ba. Karan zan tashi da safe yana jin ciwon wuya da kuma ciwon baya. Wata rana ma ina iya haɗa matashin wuyan guda biyu domin samun kwanta mai kyau a kai. Wata rana kuma zan iya ɗoka ɗayan matashin wuyan, in ɗaga shi in sa ƙafana a kai. Wasu kuma ba sa kwanciya da matashin wuya. Ni har abin mamaki yana ba ni. Ni tun na girma dai a gidanmu muna aiki da matashin wuya. Wani kuma za ka gan haka kawai zai kwantan shagon katifa ba matashin wuya. Ni kuma gaskiya ba zan iya ba. Ko a nan da muke makaranta, ɗalibai ba su cika kwana da matashin wuya ba. Amma ni dai ko a makarantan zanyi dai in nema inda zan samu matashin wuya in saya ko ba na sayarwa ba dai. Zan nema wanda yake da shi ko guda biyu, yaban guda ɗaya in yi aiki da shi. Gaskiya ni matashin wuya yana da muhimmanci mini kuma ba ni kaɗai ba. Ina gani ko wa da ko baya kama yayi aiki da matashin wuya, sai dai in har ka saba aiki da rashinsa. In har ka saba kwance haka kuma wuyanka baya damunka to ba matsala amma dai duk wannan suna da damuwa da bacci. Wanda zasu kwanta su tashi sai su ji wuyansu na dame su, to ya kamata su fara aiki da matashin wuya.

Sosai mako wa ina duba daftarin kuɗi. Ni dai ina da wannan abun na bada dariya. Wata rana zan yiya fita in je in kashe kuɗi ko a ce zan yi sati ɗaya ina kashe kuɗi ina siyan abubuwa. Inna zo na duba banki na, na zo na duba asusu na sai nagan cewa kuɗi na ya sauka to sai in rasa ina kuɗaɗen suka tafi. To in ba dai na duba daftarin kuɗin ba to watarana dai zan rasa ta ina kuɗin suka tafi ba amma in na shiga na duba ɗaya bisa ɗaya in gan duk abun da na siya a wancan makon to daga lokacin zan bar tunani inda na kashe kuɗi in. Saboda haka yana da muhimmanci mini ina duba daftarin kuɗi. Wasu asusu na kuma basa iya bari na in duba kuma ni bana jin daɗin haka. Sai dai in je bankin da kai na in je in tambaye su, su bani ko kuwa su nuna mun a can. Gaskiya daftarin kuɗi abu ne wan da ya kamata mutum yana dubawa. Don har kana kashe kuɗi kawai ba ka duba daftarin kuɗin ka ba za ka san abubuwan da ka siya ba. Wata rana kawai za kana kashe kuɗin. Wata rana za ka kashe kuɗi a kan abun da ba muhimmanci. Wata rana za ka kashe kuɗi a kan abun da bai kamata ka kashe kuɗi a kai ba. Amma duba daftarin kuɗin zai iya gaya ma to fa ga shi ka kashe naira kaza a kan abubuwa kaza da kaza. Za ka san cewa nan gaba bai kamata ka kashe kuɗi mai yawa haka a kan wannan abun ba sai kaɗan daidaita kaɗan. Amma in har babu daftarin ba za ka san iya kuɗin da ka kashe a kan wasu abubuwa ba. Ina gan ya kamata kowa da kowa ya fara duba daftarin kuɗin sa domin ya san nawa yake kashe wa da kuma a kan mene mene yake kashe kuɗin. In har akwai inda ya kamata ai gyara to sai ai gyara.

Eh ina kunna tsaron batiri domin ni wanda ya san abubuwa kan na'ura sosai ne. Ba yau ne na fara rike waya ko na'ura ko kwamfuta ba kuma damuwa ɗayan da yake iya samu da na'urori babba shine damuwan batiri. Zaka iya ka siya na'ura yana aiki da kyau amma bayan wasu watanni ko shekaru kaɗan da ka gama mori aikin da kake yi da na'uranka ba sai batirin ya dena aiki ko kuwa ƙarfin batirin ya ragu sosai. Kuma in har zaka je kasuwa ka canja batirin ba raka samu batiri mai ƙarfi sosai kaman wanda yake zuwa da na'ura ba. Kuma akwai wasu abubuwa wanda suke sa ƙarfin batiri ya ragu a cikin na'urori. Abu ɗaya shine in har ba ka kunna tsaron batiri ba. Tsaron batiri dai shi yana aiki a hanyoyi daban daban ne. Na ɗaya shine in har na'ura yana caji ba zai bari na'uran yayi caji daga ƙasa har sama har ya cika ba. In har na'uran ya kusa cika sai zai yanke cajin. Domin masu karatu su ka ce in har ka bar batirin ana cajin shi daga ƙasa har zuwa sama to yana rage ƙarfin batirin. Saboda haka shi na'uran tsaro na batirin zai sa kar batirin yayi caji daga sama, daga ƙasa har sama. In ya iso kaman na'uran zai cika sai ya yanke da cajin. Wata rana kuma in waya yayi zafi kaman ace ana lokacin zafi ko kana aiki sosai da waya in yayi zafi to in har kana caji da shi, in kana aiki da shi sai ka zo ka sa shi a caji. In har ba ka sa mishi tsaron batiri ba to wayan ba zai yi caji da sauri ba. Cajin waya dai shi baya so ana yin shi lokacin da wayan na da zafi. Shi tsaron batiri yanzu shine abun da zai siyar da cajin sai in har wayan ya ɗan yi sanyi kaɗan kafin ya cigaba da wannan caji Dunba haka ba in har waya yana kan caji kuma wayan na da zafi to zai ya jima batirin sosai. Ya mata dai ko wani na'ura, ko wani waya, ko wani kwamfuta ya samu tsaron batiri.

To a gida dai bama da dangi da yawa, amma dai inagansu kai guda uku. Akwai wata sunanta Sherry, akwai wata sunanta Beggy, akwai wata sunanta Ladi. Dukkan mu dai suna zama a gidanmu tare damu. Mamana ta fara tsufa, saboda haka tana neman wanda zasu ɗan taimaketa da aiki. Mu kuma mu mazajene dukkan mu, muna iya fita mu tafi makaranta komuje muyi wasu abubuwan da a gabanmu. Shiyasa ta kawo wa'yannan danginmu suzo suna ɗan taimaka da aiki. Wata rana zasu mana shara, wata rana zasu mana wanke wanke, wata rana zasu dafa mana abinci. Amma itane tana kula dasu, tana biya musu kuɗin makaranta, tana siya musu kaya da duk abunda suke so. Kamar ita Sherry gaskiya ta dade a gidanmu tun batama shiga babban makaranta ba. Mamana ta ɗauke ta tana zama tare damu. Kuma ita Sherry tana da hankali sosai. Ina gan a cikin danginmu gaba ɗaya ita nafiso domin gaskiya mun shaku sosai da ita. Tana wanke mun kayana. Kuma akwai abunda nake sonci musamman a gida, in har na gaya mata zata iya ta dafa mun wannan abunda nakeso. Ita Beggy kuma ba wai dai muna da matsala ba amma ita irin mutum ne wanda yana yin abun gabansa. Bata son shakuwa da mutane saboda haka ba mu shaku sosai da ita ba. Amma ba wai tana da wani matsala ko wani damuwa bane. Sherry kam har yanzun da bana gidama, muna waya da ita. Wata rana in har ina da ɗan kuɗi ma ina samu in tura mata domin ta siya wani abu da shi.

Eh ina da katin kasuwanci. Ina da shi fiye da ɗaya ma. Don watarana in har ka je wani wuri kuma ba ka da kuɗi a jikinka, kafin ka iya ka cire kuɗi a banki sai ka yi aiki da katin kasuwancinka. Wata rana kuma in kana neman alfarma ko kana sababbin bankunan su ba ka bashi, suna iya tambayan katin kasuwancinka. Don ba kowane kawai zai cire kuɗi mai yawa dubbai ya ba ka ba in har ba ka da katin kasuwanci. So shine ya sa ni na nema na yanka wannan kati na kasuwanci kuma ina da shi na gaya muku ya kai guda biyu ba. Don ina da kasuwanci daban daban. Ba yau ne na fara kasuwanci ba. Ina da kasuwanci na sayar da kayyakin lantarki kaman su TV, kaman su fanka na rufin da wasu abubuwa. Da kuma ina da kasuwancin sayad da kayan abinci. Ina sayar da su masara, su dawa da su wake. Wa'yannan abubuwan ne suke kawo mun kuɗi. Watarana kuma in har ciniki bai yi da kyau ba kuma ina so in je in sare kaya in babu kuɗi da yawa wurina, zan iya je in nema bashi a wurin mutane masu yin kasuwanci irin nawa ko kuwa a wurin manya manyan bankoki. In har na je da katin kasuwancina na nuna musu, zasu san cewa ni ba yau na fara kasuwanci ba. Domin a kan katin kasuwancin za'a rubuta shekaru nawa mutum ya yi a cikin kasuwancin. Duk lokacin da sun gan wannan, to ba sa hanzartawa. Za su ba ni kuɗin da nake so domin in je in yi sari in cigaba da kasuwancina.

Sosai ma ina son zama kusa da taga. Yanzu ma da ina maganan nan, na ɗauka bokati ne na aje a jikin taga sai na zauna na jingina baya na a jikin taga. Ko a cikin ɗaki ma inda nake zama in yi karatu. Teburi na da kujerar zama na ina kusa da taga. Domin ina so in ga na zauna kan kujerar sai in jingina a jikin taga. Ni ban san me ya sa hakan ba dai amma abu ne wanda na saba da shi kuma abu ne wanda na fara ba yau ba kuma gaskiya ina jin daɗin ta. Bana so ina zama haka kawai ba tare da na jingina jiki na ba. Zan naje kamar ina gajiya da sauri ko a wurin aiki ma ko ba zama ba ko tsayawa ma ina so in tsaya sai in jingina a jikin taga. Amma zaman ma gaskiya na fi son zama a jikin taga. A wurin aiki ma a ofishi na, na ce a ajiye mun kujera na ta wurin taga. Kujerar da yana da baya inda mutum zai jingina. Amma ban da wurin jinginawan bayan, ina so har yanzu dai wurin zaman ya zama a kusa da taga. Domin wata rana in samu in jingina ta gefe. Matsalar shi ne in har mutum ya jingina a jikin tagan da ba fenta shi da kyau ba ko kuwa fentin irin mai koɗewa ne ko kuwa mai kama kaya, to wata rana zai ɓata kayan mutum. Akwai lokacin da na sa baƙin kaya, na fita na zauna a jikin taga. Da na tashi ban san cewa farin fentin ya ɓata mun kaya na ba. Mutane ne suka gaya mun "ai gafarin abu a bayan ka". Kafin na cire rigan aljihu na ke nan, na tambaya wani ya taimake ne ya yi aiki da shi ya ɗan goga mun farin da a bayan riga na in. Yayi, yayi abun bai fita ba sanda ya nemo ruwa yaɗan jika riga aljihun da shi. Kafin ya samu ya ɗan goge mun bayan kaya na. Amma ko da haka ma ban daina zama a jikin taga ba. Don abu ne wanda ni na saba kuma ba yau na fara ba.

Yadda nake kiyaye kalmar sirri shine a cikin wayan da nake aiki da shi da kuma soran na'urori na akwai wani abu, app ne yana kan gyara shi yadda in kana da kalman sirri wanda ka sa a wayan ko kana aiki da shi a cikin wayan app din zai rike ma waen nan kalmomin sirri. Saboda haka duk lokacin da ina da bukatan su ba na, ba sai naje na fara tunani ko naje ina shan wahalan kirkiro su ba. Zanyi je in shiga app din sai in duba kalmomin sirrin sai in rubuta su in zo in sa su a inda nake bukata. Sabon wayan da na siya nake aiki da shi ma shi kam in har ka je wurin da kake bukata ka sa kalman sirri zai ɗauko maka shi daga wancan app din sai ya sama a cikin wayan a daidai wurin da kake bukata kayi aiki da shi. Shine yanda nake yi ina ajiye kalmomin sirri. Akwai kalman sirri kuma wanda bara iya su zo na a cikin app din ba. Saboda haka sai na samu na rubuta su sai inje in ajiye su a cikin takarda ko a cikin jaka na don kar ya samu ya ɓata. Abubuwa kaman in nake ajiyan kuɗi su asusun kuɗi na cikin waya kalmomin sirri ba abun da za'a wasa da su ba ne in har da ya gamshi irin waen nan abubuwan. Saboda haka banda app da yake kan wayan wanda ke ajiyemin kalman sirrin zan sake nema takarda in yaga pagee daga cike in rubuta kalman sirrin a kai sai in nema wani wuri a cikin jaka na in ajiye shi domin dai ko ma wayan ya samu matsala ina da wani a jaka na wanda bai ɓata ba sai zanyi aiki da wancan din.

Muna tambaya nako ina sabonta shirye-shiryen kwamfuta, ina yi sosai ma kuwa. Ni mutumi ne wanda yana aiki da kwamfuta sosai kuma banda aiki da kwamfutan, ni mutumi ne wanda ya san kan kwamfuta sosai. Da kwamfutana da wayana bana so ina aiki da su kuma basa da abin da ya kamata ace suna da shi. Duk lokacin da an sake wani sabon shirye- shirye, zan nema in sabonta su domin in ji da'din aiki da wannan kwamfutan. Wasu mutane kuma ba su damu da hakan ba. Da su iya su siya kwamfuta, su bar shi ma shekaru ko watanni ba ra su duba ko dai akwai wani sabon abu wanda ya kamata su sa a kai ba, ba za su duba ko ya kamata su sabonta wani shirye-shiryen da a cikin kwamfutansu ko kuwa na'uransu ba. Amma ni dai kullum nake dubawa. Akwai yadda na sama cewa kwamfutana in duk lokacin da an sake wani sabon shirye-shirye, shi da kanshi zai sabonta kanshi domin ni wani, ni mutum ne wanda yake so aiki da kwamfuta sosai. Kuma wata rana abubuwan da nake yi da kwamfuta gaskiya an ba sabonta shirye-shiryen kai ba, abubuwan ba rai tafi yadda ya kamata ba. Saboda haka kullum dai zan nema in sa kati a wayana ko kwamfuta, in hau yanar gizo, in duba ko akwai wani sabon shirye-shirye.